To abunda muke faɗa idan muna neman gafara shine mu de zamu, muna cewa astagfirullah. To da haka ne alamar muna yi ke nuna cewa eh gafara muke nema. To mu de haka yake a nan. Gurum mu Hausa to shine tabbatar da cewa eh ka tuba, ka daina abinda kake.

Ƙungiyar taimakon juna ko ta ajiya ya suke taimakawa mutane. To ƙungiyar ajiya ita wata ƙungiya ce wadda ake amfani da ita wajen irin ajiye mutane haka kamar irin marayu. Akwai ƙungiya da zata anshe su sai ta je ta dinga kula da su, suna ɗaukar ɗawainarsu, suna ci da su, suna shayar da su. To amma kuma yaya suke taimakawa mutane? Gaskiya su taimakawa mutane wannan, eh yana, yana taimakawa sosai saboda akwai yaran da za a tashi su ga basu da iyaye. Ila wasu ma ƴan bindiga ne suka shiga garinsu suka kashe iyayen. To irin waɗannan ƙungiyoyin sai su zo sai su taimakawa wannan yaran. Idan suka taimakawa yaran sai su je su ajiye su a irin gidan marayu ko kuma wasu suna gina gida, gida kawai sai a sa yaran a ciki a dinga kula da su, zuwa makarantar su, zuwa ko-komai nasu a dinga kula da su. To gaskiya abun yana kawo cigaba sosai tunda za ka ga yaro bai san iyayen sa ba wanda ana ganinsa a aikin banza. Amma in an ɗauke shi an kai shi makaranta za ka ga daga ƙarshe ƙila yaron nan ya, ya, ya yi ƙoƙari har ya zama wani abu a nan gaba.

To yadda ake magana da jarirai da ƙanana, da ƙananan yara da kuma kalmomin da ake faɗa musu. Kalmomin da suke faɗa ke nan shine irin baba da mama. Zaka ga kowane jariri inde yana ƙarami kuɗan ƙaramin yaro, ya fi farawa da irin kalmomin nan saboda sun fi musu sauƙin faɗa. Sai ka ji ya ce baba, mama. To daga nan yake fara, sai ɗan fara irin, irin, wasu ƙananan kalmomin kamar irin su ruwa tunda yana buƙatar ruwa da zai dinga sha ko irin abinci. To gaskiya ya fi saurin ɗauka irin wa'inan saboda abubuwa ne wanda suke amfani a gurin shi. To saboda ya maimaita su shi ma a gabansa dole zai iya su.

To gaskiya yadda nake jira a layi shine in naje naga layi ya yi yawa zan iya cewa tobari zanje in dawo sai in cewa na gaba na ya tsare min guri sai naje na dawo. Amma kuma idan naga layin bai da yawa zan haƙura, zan haƙura in zauna a ciki gaskiya har layi ya zo kaina amma ban fiya irin sakin layi wani lokacin in tafu ba. Har sai in naga layin ya yi mugun yawan da bazan iya jira ba gaskiya haka nake.

Eh to ina tabbatar da ingancin aiki idan na kalli yadda aikin yake. Akwai ayyuka wanda daban daban ne, kamar irin ayyuka na gyaran mota. In kana so ka tabbatar da aikin gyaran mota ya yi, za ka fara da za ka samu motar ne an gyara, sai ka je ka fara zuwa kaɗan ɗana ka jiya abin yake. To in ka kawo gyara ƙila tana ƙara, to in ka dawo ka ji ba ta ƙara, to alamun cewa wannan gyaran ya yi, wannan gyaran ya yi. To haka ake gyara. In kuma na gida ne na fenti shima za ka iya gane wa, sai ka je ka samu fentin sai ka taɓa ko ka ƙwaƙwasashi. In ma na irin kai abubuwa da yawa de za ka iya bambancewa. In kuma irin na gyaran kayan ƙarfe ne, in an walde su, shima za ka gani cewa ya haɗe ko kuma bai haɗe ba to cewa aikin bai inganta ba.

Eh to abincin da, abincin da na fi so yadda ake dafa shi shine shinkafa ne da wake. Za'a fara samun waken a ɗora shi a wuta saboda shi wake yana da tauri. To in aka sa waken a wuta ya dahu kamar na awa ɗaya an fi so ya dahu sosai saboda kar ya zo yana yin tauri. In aka dafa waken sai a zo kuma sai a saka shinkafar bayan awa ɗaya sai su dahu tare sai a tace shi ke nan sai kuma a samu kayan miya tumatir da tattasai da albasa in an markaɗo su sai a zo su ma sai ayi miya da su a saka mai a sa maggi da nama. To haka ake yin abincin kuma gaskiya sha-shi lalacewar su saboda shi wake yana iya lalacewa da wuri amma shinkafa ba ta lalacewa da wuri wake ya fi saurin lalacewa to tana iya ɗaukar aƙalla irin a ce mun a ce irin awa irin sha biyu. Shi wake gaskiya awa biyar shi dama in ana zafi zai iya lalacewa amma ita shinkafa zata ta iya ɗaukar awa sha biyu in dai ba wa wani irin yanayi aka sa ta wani guri wanda za ta yi wari ba.

To game da doguwar gaisuwa da ake yi a gurin nan, abubuwa ne da yawa irin mutum zai ce maka ya ka tashi, irin ka tashi lafiya, ya al amura, ya kowa da kowa, ya gida, ya iyali. Sannan kuma irin kai sai ka amsa masa da cewa kowa yana lafiya. Kuna lafiya ƙalau. Eh to, kuna lafiya ƙalau, kowa yana lafiya, kowa da kowa yana lafiya ƙalau. Kuma gaskiya kusan kowa a gurin wanda aka koya shi ne gurin iyaye. Tunda iyaye sune suke irin wannan maganar yawanci to sai yara su ɗauka abun da yake faruwa kenan tinda akwai lokacin da kakanni tun ba ma waɗannan kakannin ba tun kakannin kakanni ake wannan abun. To ba wai wani abu bane ba irin sabon abu. Abu ne wanda dama can an daɗe da yi. To za a ga wani lokacin irin kakanni irin su suke su suka ma kawo wannan abun. Gaba ɗaya su suka kawo shi. Su suka kawo shi, suka ce ga shi yadda za a yi, ga wannan yadda za a yi, ga yadda za ku gaisa da mutane, ga yadda za ku zauna da su. To gaskiya dai daga wajen su aka koya.

To gaskiya kogin da yake kusa da ni wani kogi ne inda ruwa ne yake taruwa musamman in damuna ta zo. To yana gudana ne ta hanyoyi biyu. Akwai wanda yake biyowa wanda ruwa yake taho da shi. Akwai kuma wanda shi kuma daga wani guri daban yake tun da gurin dogo ne, hanya ce mai tsayi wanda a har ƴan zuma dai ba'a san daga takamaiman inda ya taso ba. Irin, irin hanya ce da ta haɗa irin ruwan dam haka to shine za ka ga ya biyu yana tafiya. Amma ba wanda zai iya cewa wai gashi abin da ya sa gawi ta inda kogin nan ya biyo. Abin da yake faruwa za ka ga ruwan yana wata igiya igiya. Za ka ga irin yana igiya wanda idan ba ka iya ruwa ba zai igiyan za ta iya fisganka ta ja ka. To haka yake yi. Kuma yadda yake da damina gaskiya da damina yana cika sosai sosai. Tun da na damina za ka ga ya cika. Tun da dama da damina in anyi ruwan sama ba'a san daga inda yake tahowa ba. In anyi ruwan sama zai taho ne daga wani guri can da ban. To haka yake abun. Ruwa zai taho daga wani guri can da ban ka ga yana ta taruwa, yana ta taruwa. Gaskiya haka abun yake.

Toh hanyoyin da mutane suke taimakon juna yana da yawa, yana da yawa tun da wani zai iya zuwa yana yunwa ce take damunsa to za a ga an taimaka masa. Wani za a ga cewa irin bash da lafiya za a ga an taimaka masa. Kuma gaskiya ni lokacin danake tinawa shine lokacin da naga nake ganin mutanen da basu ma da abincin da zasu ci to dole ka ma yi tunanin ta wace hanya zaka samu kyauta wa mutanen nan su samu abin da suke so. Sannan wa ya fara zuwa, mutane ne irin suke zuwa sai su nemi taimako. Kuma zan ga magidanci ko mata su zo suna neman taimako a gurin ka. Kuma yadda aka tsara shi ne in wasu za ka ga za su tanadi kuɗi su ajiye dama saboda masu neman taimako kawai. To sai su tanadi kuɗi yadda da mutum ya zo ya fara bara za su ɗauki kuɗi su ba shi.

Eh ina iya yin iyo. Saboda tin ina yaro na iya ruwa, ina iyo, na iya duk irin waɗannan abubuwan. To gaskiya ina iya yin su sosai sosai. Sai dai wani lokacin akwai ruwan da yake fin ƙarfin mutum da zai iya iyo. Amma dai irin in dai ƙaramin ruwa ne wanda ba zai shanye min kaina ba zan iya iyo a ciki. Ko zai shanye min kaina zan iya amma dai zai bani wahala tin da ba sabawa nayi ba. Amma dai wanda ba zai kai min kaina ba wannan zan iya iyansa, zan iya iyo a ciki. To gaskiya abubuwan suna da daɗi musamman yin iyo in ka shiga ruwa kowa zai je san cewa eh ka iya iyo. Wannan suna daga cikin abubuwan da suke burgeni kuma shi kanshi iyo game ce wadda suke da daɗi. Game ce da ake buga ta, da ake yin ta a ruwa. Za ka ga ana haɗa gema gemai a ruwa za a buga su. Za-za-zakuyi tsere kuna kurmi ko kuma kowa zai zo ya nuna irin gwanin ta da yake da ita a harkar ita wannan kurmi ka nuna wani irin ƙwarewa kaƙe ɗa ita a kurmi. Haka zalika musamman yadda ake haɗa irin rahotuna, rahotanni wanda har a wasu manyan ƙasashen ko manyan wajaje yadda ake, ah yadda ake gasassuka da kurma. To gaskiya na iya kurma dai.

To, 'yan kasuwa mutane ne wanda suke sana'a. 'Yan kasuwa suna sana'a kala kala ba ɗaya ba, ba biyu ba. To haka shi ke. Mutane ne da za su fito su zo su buɗe shaguna, wasu kuma ba su da kuɗi bara su buɗe shaguna ba amma za su yi, za su yi lesi cinikinsu. Wasu suna zuwa da rumfa ne sai su ƙafa sai su yi kasuwancin su. To wanda suke da rumfuna sune 'yan zamani. Wanda ba ai mu su rumfuna ba a shago, sune za su je su yi ƴar rumfan su zo su, su zauna saboda rana. To haka abun yake gashi nan sai ka ga irin wasu tunani ma mutum yake fara ta yadda ma zai. Wane ma tunani kake fara ta yadda za ka kasuwanci ko a ce ta yadda za ka, eh, ta yadda yaka kasuwancinka sannan ka dogara da kanka. To wannan shi.